Eh gaskiya, manufar mu na wata-wata bai wuce ba. Wani adashe da muke yi, duk bayan wata akwai wanda zai kwasa, duk bayan wata akwai wanda zai kwasa. Wannan watan wani ya kwasa, wannan watan akwai wanda zai kwasa. Duk kin ji, kun ji yadda muke adashen mu, sannan manufar mu dama za'a taimakawa wani rikarshen watan inda irin bai da wani abun yi da sauransu.

Eh ina rubutawa wannana ai ya zama dole. Dole ne mutum ya rika rubuta abubuwan da ya ke kashewa da sauransu na aiki idan ka yi da sauransu. Saboda lissafin takane zai ma daɗi. Kai kanka za ka ji daɗin lissafi idan ka zo duk ƙarshen wata. Ko wani abu da abubuwan da kake kashewa ko kasuwa kake za ka gane eh kasuwan na ci gaba kana cin riba ko kuwa eh ba a cin riba in sha Allah duk ta hanyar haka.